Da safiya lokacin da na farka, na farko ina fara yin, ina fara wanke baki ne. Daga wanke bakina, na wanke bakina sai in je in yi wanka. Bakina naci abinci inci abinci da ina yi kuma ina kallon lokaci. Da zarar lokacin aikina ya yi, zan wuce aiki ne. Dudde banda takameme lokacin da nake zuwa aiki. Kowane lokaci ni lokacin zuwa gun aiki. Nake zuwa aiki. Amma ni kullum na tashi da safe. Abin farko da nake fara yi shine na fara yin, na wanke baki na. Sannan sai na ci abinci. Da zarar na ci abinci, wannan abin na biyu shine, na yi wanka, na yi wanka na ci abinci. Yanzu haka ni ina ganin waɗannan abubuwa lokacin da safe idan ka tashi, daman su ne kamata ka yi na farko. Kaje ka yanke bakinka na biyu. Du irin wannan abubuwan du suna da kyau ka yi. A matsayin ka wanda ka tashi da safe, tuni ina. Yana da kyau. Duka irin wannan abubuwan ka tashi da safe, zaman toshi ne za ka yi. Duk kamin kaje wani abu shine zamanin da za ka yi. Ina ganin ka tashi da safe samfi kyau ka yi wannan abubuwan kamun kai komai ya fi kyau da komai.

Ya danganta da me zan iya wani amfani nike yi da shi, ya danganta da lokaci da kuma amfanin da zanyi da shi. Wani sa'in intanet ya danganta da me za ka kana da amfani buƙatar. Wani sa'in kuma za ka iya shiga dan saboda jin daɗi. Ni a ko a wani lokaci ina ciki kawai sai dai in shiga. Bana kashe data na ko da wani lokaci ina ciki dan saboda ina tunanin sha sako zai iya shiga mun. Ko wane lokaci ne ina duba shi, baran ma iya ƙiyassar adadin sanda nake duba shi ba. Dan saboda ni yana mun amfani da yawa, gun duba abubuwa, gun duba sakonni. Da kuma ni yana daga cikin bangare na aikina duba saƙonnin aiki. To kaga ko da wane lokaci ya kamata ina duba, ko da dai ba, ko wani lokaci ina duba dan shi ma yana daga cikin bangaren aiki na. Dan za a iya tura mun da saƙo. Ni kuma sanadiyar rashin dubana, dubawa na kaga na rasa shi kenan. To ni ko da wane lokaci waya na na hannuna, wani lokaci kuma waya na yana baya rasa caji. Ina tabbata na masa caji dan saboda gujems kar a zo a kira ni, a zo a ji shiru ko kuma ba na nan. To dalilin guje ma irin wannan abun zai wuya kaga waya na ba caji. Ko kuma akasin haka to ko da wane lokaci ina tabbata cewa saƙonni, ina, ina, ina duba intanet ko da wani lokaci ina cikin intanet. Ba abin da zai sa ni ka ga wai bana cikin intanet. In data ma ya ƙare, zanyi ƙoƙari in sa dan saboda data shine gishirin intanet, shine garkuwan intanet. In ba data ba abun da za ka yi to abu ɗaya ne da zai sa ni in ɗan jira, shine in data ko kuma ban da kuɗin sa data. Amma indai ina da kuɗin sa data ko da wane lokaci ina cikin duba intanet ne. Dan saboda yana bangaren aiki na, ba lokacin da zakagw bazan duba intanet ba. Ko da wane lokaci da safe da daraddare da rana, imba tashuwa nayi bacci daga safe sai na fara duba intanet. Na duba waya na, ko akwai sakonni wanda aka turo, wanda ni ban gani ba. To akwai saƙo wanda in aka turo, kaga dole ne in duba. Ba tare da dubawa ba taya zan san an turo mun saƙo. Ta yazan san kuma wane saƙo ne aka turo mun. To duba intanet ɗin shine zai sa in san saƙon da aka turo mun. Kuma ko wane saƙo ne wanda zai mun amfani ko kuma zai mun amfani a gun aikina. To dole in sani, sai da duba intanet.

Ni ba mai cika ajiye gashi ba ne, amma na ga dama na ajiye wa ɗani gashi. Naman in zai zo duk kwana kwana ko duk sati ko bayan kwana uku na je na aske shi. Don saboda ni da ni de nike son ajiye gashi. Yanzu dai ba na son ajiye gashi. In gashi yayi yawa ciwon kai ma ya ke sani. Ɗan wani bata ɓata lokaci ba da zan rina ɗan tara gashi. Zan je in aske shi don so da ni ina tunanin ajiye gashi ba kuma kula da shi ba ne barin iya ba. Wadan suna ajiye gashi basa iya kula da shi. Ba ni gaskiya ina ajiye gashi kuma zan iya kula da shi. Lafiya lau ba abin da zai faru. Saboda ni ina da son kula da gashi kuma ina kula da shi. Ina kula da gashin ina yi sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Zan kula ma da gashina in gyara shi, in tara. Hani in tara wurin gawanke wa. Amma ni a yanzu na fi son gaskiya, in dinga aske gashi ko da sati sati ne da zan so gyara gyaran faska dai wanda ya kamata. To duk wannan inda sati ta zagaye wanke. Saboda ni ina bala injin ɗaɗin haka. Sati ta zagayo in gyare gyaran gashina. Sati ta zagayo in gyare gyaran gashina. Gaskiya an yi mana. Ina hula injin ɗaɗi shine sabon dinga yi. Sati ta zagayo in gyare gyara da sati ta zagayo in gyare gyare. Har na gyare gyare na jin daɗi. Haka a cikin zuciya na, na ji daɗin gyare gyare. Ba na samun wani matsala. So ina bala injin daɗi da yin wannan gyare gyare da sati ta zagayo a aske kaina. Wani sa'an kuma in sati bata zagayo ba, in na ga kaman gashin na ta kuramin a ta-a ta-a take, zan aske shi ba tare da ɓata lokaci ba. To ni aske na, na danganta.

Me mafi muhimmanci a kan abota-- abota-- abotan ka, to shi ne mafi muhimmanci kazamanto, meriƙon amana ce. Abokananka kazamto mairiƙon gaskiya, ba cuta, ba cutarwa. Da zaran dukya kake da abokane indai kana cutan su. Ba ma amana kana faɗan masa gaskiya, ba za ka ji daɗin abokanin ba su ma ba za su ji daɗin ka ba. Amma ko ya yake ko daɗi ko wuya, yana da kyau ka zama masu ga masu gaskiya. Masu muskin kai, kariƙe masu amana. Karka cuta wani ba cuta. Da zaran ka cuta wani akan dukka manmaka ci amana ne. Kazamto kan mafadan magana ɗaya ba mai faɗan magana goma ba. Karka zama munafuki a ciki, mafi muhimmanci a buka zama mairiƙon amana. Da zaran ka zama mairiƙon amana, ba za ka samu wani matsala ba da kowane irin abokaiba. Ammarashin riƙon amanan nan zai sa ka samu matsala da abokanai sosai.

Eh ni gaskiya, bana sanya safa a kullum. Kuma saka safa na ya danganta, saka safa na ya danganta me nakeyi, wane yanayi ake. A yanayin sanyi dole ka saka safa a ƙafa, kullum ko da ba ka son ka saka safa kullum. Kai ma ka san za'a ɗauke ka kamar wanda bai san me yake yi ba. To saka safa daman a lokacin sanyi ne kaɗai yake da daɗin saka safa. Sai kuma yanayin garinku, yanayin ƙasarku. Akwai ƙasan da ko lokacin, lokacin sanyi ya fi yawa a yanayin su. Wani kuma lokacin zafi ya fi yawa. Ko lokacin zafin ma ba wani zafi bane sosai. Saboda yanayin garin su kuma da yanayin ƙasar su. Wani ko du wa'innan. Kaman mudai anan ƙasa, Nijeriya ƙasa ta, lokacin sanyi ne dai a kafiso, yawancin safa, kuma lokacin sanyi nike sa safa kusan kullum. Amma in ba lokacin sanyi sosai ba, lokacin zafi baran taɓa sa ma safa ba. Dan ina ganin wahalar da kai ne. Ba ma kai ma ka saka safa wanda ba wannan lokacin ba. Da za kazo lokacin kawai zafi ka kama ka saka safa. Kai ma ka san ba kai ma kanka adalci ba. Ka cuce kanka ne. Amma lokacin za ka ji daɗin jikin ka. Kai ma za ka san eh na saka safa. Amma in ba wannan lokacin ba, ba lokacin zafi ba, ba lokacin kai sanyi ba, kai kanka in ka saka safa za ka ji ka takuru. Za ka ji kaman kana damun kanka ne. Bai kamata ka saka ba. Kai kanka ma za ka gaya ma kanka bai kamata ka saka ba. Kai ma kanka ɗin ka san eh bai kamata ka saka ba. Ba sai an gayan ma bai kamata ka saka ba. Kana gani ka san bai kamata ka saka ba. Ba sai an gayan ma ba, ya kamata ka saka safa. Amma idan ba ka saka safa kullum. Yanayi ne ke sa ni nake saka safa ba komai ba. Wanda duk yanayin kuma shine yanayi guda ɗaya. Yanayi sanyi. Yanayin sanyin ma sai yana sanyi sosai. Lokacin ruwa in ka saka safa ma za ka jiƙashi ne. To lokacin ruwa ba ra ka so ka saka safa ba. In za ka jiƙashi ba za ka ji daɗin sa shi ba.

Bokitanmu suna da yawa, bokitai suna da yawa don sau da wani sa'a ba a samun ruwa ba. To dole mu tara bokitai dayawa sau da mu ajiye ruwa don sau da amfanin mu. Wani sa'a za mu iya bokitan mu sun kai kusan guda ashirin. Muna da na wanka, muna da na wanki, muna da na girke girke. Haka ruwan ma mukan ajiye wanda za'a yi wanka da shi, wanda za'a yi wanki, wanda kuma ba'a wanda za'a yi abinci da shi. So haka ce kuma, to haka muke raba bokitan. Wannan bokitan kuma muna da babban drum banda bokitai na anjiyan ruwa sau da ko da ta ɓaci. So ya danganta: Ya danganta da yanayin ruwan in jiya, in ko da bokitai suna nan da yawa bila adadin. Suna amfani yau da kullum, kowanne da nashi. Amma muna da bokitai da yawa sau da sanadiyar ajiye bokitai da yawa sau da sanadiyar ajiye ruwa sau da wani sa'a muna samun ƙarancin ruwa. Ba mu da famfo, ba mu da bubur a gida. To dole mu ajiye ruwa sau da amfanin gida. To kuma in kana so ka ajiye ruwa sau da amfanin gida, ba ko da ushe ka nema dole ka tara bokitai da yawa don sau da ka tara ruwa da yawa. Da zaran ka tara ruwa da yawa, yanzu zai baka sauƙin samun abubuwa da yawa a-- zai baka sauƙin wahalan samun ruwa. Amma idan ba haka ba ko ka ga akwai matsala, dole ne ka tara bokit-- ka tara bokitai da yawa. Sai ka tara su kaɗan. Um, zinai kamata ko ka tara bokitai ko da yawa amma ko kana da bohol ko ba ka tara bokitai ba, bokitai kaɗan ya ishe ka tunda kullum za ka samu ruwa. Sai dai kawai bokitai da za su ma aiki ba na ajiye ruwa ba.

Eh yanayi guda, yanayi da ina son yanayi guda biyu. Su ne wanda na fi so har cikin rai na. Ina son su, kaga yanayin ruwa, yanayi, yanayin sanyi. Na bala'in son su, ina jin daɗin yanayin. Gaskiya ban cika son yanayin zafi ba, don su baki jin daɗi. Gaskiya bana jin daɗin yanayin zafi. Nafi son jin daɗin yanayin sanyi ko kuma ruwa. Yanayin sanyi ko ruwa ina jin daɗin shi. Bana takuruwa, ina komai. Ina jin daɗi, ina bacci mai, mai inganci. Wanda ba tare da na samu wani, samun wani matsala ba. Amma lokacin zafi, saika ga haka namma saboda tsanin zafi sai yasa ni kaman zan fara ciwo. In ba ciwon zan yi ba, to dai kawai dai yanayi ne ya canza. Wanda zarar yanayi ya canza, dole zaka fara jin zafi. Dole zaka fara jin zafi. Haka amma lokacin sanyi ko zaka ga ina yin komai cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wani matsala ba. Indai lokacin sanyi ne lokacin ruwa ma haka. Indai zai iya ruwan ruwa zai yi, sanyi shi yake, bana jin takuruwa ko rashin jin daɗin shi. Amma lokacin zafi nakan samu na takuruwa ban jin daɗi. Yin abubuwan da nake so ya danganta da yanayin me nake yi kuma meya faru a yanayin lokacin sanyi ne. Shi ma hakan ina jin daɗin lokacin sanyi. Amma ka ga wannan ba wannan lokutan ba gaskiya bana son su bana jin daɗi.

Aha takaddar aiki ina ajiye su a gu mai muhimmanci ne wanda na san ruwa ba zai taɓa ba. Wani abu ba zai taɓa ba. Sai dai wani ikon Allah in ya zo ko kuma abu ya zo da yawa kama dole ne ya taɓa. Ina ajiyesu ne don saboda mu yawanci ma'aikin takardu ma muke. Wanda ma takaddar makaranta mu aikin takardu yake. Na san hatsarin takardu in wani abu na ruwa ya taɓa shi ko kuma abun da zai taɓa shi ya samu matsala. Wani abu da na san zai taɓa takardu ya samu matsala. Bana bari ya taɓa shi don saboda na san illan taɓawa na shi. Illan taɓawan shi yana da girma sosai. To zai wuya ka bari ka ga na bar abanna ka ga na bar abu ya taɓa takardu saboda na san taɓa takardu. Wani abu da na san abubuwan da in suka taɓa takardu wanda za su lalata takardu tare da dabi'a cikin ƙanƙanan lokaci. Na riga na san abubuwan da za su lalata takardu. So ina bala'in kiyayewa bana bari ko wani ya taɓa takardu saboda na san illansu. So yanayin da nake ajiye takardu na saban da in ka kuskura ka ajiye shi ga skiya in ruwa ya taɓa ya ragaya lalata shi barai taɓa gyar ruwa ba shi in ruwa ya taɓa shi bai ji ruwa ya ragaya taɓa ke ne sai zai saba. Bana wasa da takardu. Yana na san abubuwan da zai iya zuwa ya je ya dawo zai zo ya damu ta. Bana son abubuwan da in takardu abun takardun suka taɓa ba za su sami kowani matsala ba. Ka ga baran bari wani abu ya taɓa takardu ba saboda na san abubuwa na san illan na san daɗin shi na san wuyan kowani abun da zai iya taɓa shi daga sha wuya. Bana san abin taɓa shi dabara a sh awuya ba. To duk wani abu da zai taɓa shi da zai samu matsala. Na riga na sani saboda aikina ne. Na san gun da zan ajie shi wanda ba za a samu matsala sai dai kuma matsalar ta zama dole ne za a same ta. Ga wanda ko kai baka isa ka abun nan ba amma ina kiyayewa. Kiyaye kiyaye to takardu na san ina kiyaye ma'ajiye takardu wayansu. Balantana nawa kaga ka ga nawa dole in san ya zan ajie su da kyau ba tare da wani abu ya taɓa su saboda na wayaransu ma nakan ajiye su da kyau. So na ajie su ne a gu me kyau wanda na farko dai ruwa ba zai taɓa ba. Na biyu kuma baran ajiye su a ƙasa ba tare da wani abu na wurare ba. Ana so ka ajiye su ne a gu bu shesshe wanda ka san ruwa ba wani abu na ruwa wanda ka san kuma ko wani gara mai cin abu. Mai cin takardu ko katako ko kuma wasu abubuwa da dai ka sani. Na farko daman dai ruwa ne. Karka bari duk wani abu da ya kama cikakken guni ka ranga amfani da shi a wuraren shine farko da zaka fara.

Ya danganta da wane irin abinci ne zan ci. Akwai abincin da ko kana so, akwai abincin da ko kana ba ka so ka ci ta. Abinci ya danganta da wane irin abinci ne. Yawanci abinci da ya danganta abincin haɗiya ne, ban ci kaci da cokali ba amma kuma in dai abu ya zo idan abu ne na haɗiya to dole da hannu ne amma kamar su shinkafa, ko dai wani su shinkafa, su taliya, su makaroni, su kuskus da wani abinci irin waɗannan ban ci kacinsu, su dambu, su ɗan wake ban ci kacinsu da hannu ba amma wannan yawanci abu na haɗiya kamar su tuwon gari, tuwon semo, tuwon kaza, tuwon kaza yawanci ni da hannu nake ci. Ina cin shi ne da hannu. Ni cin abinci na da cokali ya danganta da wane irin abinci ne wannan. Amma kuma zan iya bawa kuma zan iya ganinda ma ko tuwo ma in ci da, in ci da hannu, in ci kai da cokali. Amma yawanci ban ci ka cin abinci ba cokali ba. Ban ci da, ban cin abinci da cokali. Sabo da wani sa'in ko tuwo ne ma na ci da cokali gaskiya na fi cin abinci gaskiya yawanci cokali dan ina ganin wani sa'an ko, ko wanke hannu ko babu ruwan wanke hannu ko kuma kana sauri karka zo. Wannan cokali ne a kusa basai ka wanke hannu ba in ka gama ba kuma sai ka ƙara wanke hannu ba. Tu wannan cikin wani ɓata lokaci ne. To siyasa ni ban ci kasan ina cin abinci da hannu ba nafison in ci da cokali amma akwai abincin da dan dole ko kana so ko ba ka so dole ka gwada ka ci da hannu.